Kana kwana a gado ko a ƙo ƙasa? Eh, ina kwana a gado saboda idan muka duba, ai gado abin da ya zamant0 ce wa mutum yana so ne dan ya dinga kwana a kan shi. Musamman idan ya zamanto ce wa mutum yana so ya ji daɗin bacci to abin da ya kamata ne mutum ya dinga kwana a gado. Dudda muna da gadaje kala kala kaman yanda muka sani cewa, a yanda muke da abubuwa kala kala haka shima muke da gado kala kala. Idan muka duba ira ire iren gadajen da muke da su, musamman idan ya zamanto ce wa mutum ne wanda yake da nauyin jiki ko kuma mutum ne wanda shi babba wanda yake da yana da girman jiki sosai to idan ya zamanto ce wa yana so ya yi amfani da normal gado to za a iya samun matsala saboda irin wannan matsalan da za a iya samu shine wannan gadon nan zai dinga saurin lotsewa. To saboda haka shine yasa ya zamanto ce wa muke da kala kalan gado wanda yayi daidai da kowa da kowa. Ko wane irin mutum akwai irin gadon da zai yi daidai da shi wanda masu yin gado suke yi. To idan muka duba, za mu gan cewa muna da orthopedic. Orthopedic shi wani kalan gado ne wanda ya zamanto ce wa yana da ƙarfi sosai wanda duk girman jikin mutum indai zai hau wannan orthopedic in nan to da zaran ya hau wannan orthopedic ɗinnan to ba lotsewa zai yi ba, zai yi daidai ne da jikin shi. Kuma irin wannan ana ba ma mutane wanda ya zamanto ce wa su suna, suna da nauyin jiki ko kuma waɗanda ya zamanto ce wa suna ciwon baya. To su ne aka masu recommendin cewa su dinga amfani da wannan gadon nan wanda wanda muke kiran shi orthopedic mai ƙarfi sosai. Kuma daga wannan orthopedic ɗinnan akwai waɗanda ya zamanto ce wa su ma an ƙayade masu cewa su dinga amfani da irin gadan gado wanda ya zamanto ce wa mai ƙarfi amma wanda ƙarfin shi bai kai asalin orthopedic ɗin ba. To irin wannan gadon shine gadon da ake kiran shi da semi orthopedic wanda shi kaman za a iya ce wa irin eh idan eh kashi ɗari ne ƙarfin orthopedic to shi ƙarfin nashi yana zama kashi hamsin. To shi ne wanda ake kira da semi orthopedic. Wannan ma irin normal, normal mutane wanda ba su da nauyin jiki su ma za su iya amfani da wannan semi orthopedic ɗinnan saboda baya saurin yin laushi, baya saurin yin laushi sosai. To idan muka duba daga wannan semi orthopedic ɗinnan shine aka zo na irin normal na mutane kaman irin wanda ni nike kwanci ya a kan shi saboda ni gara in kwanta a kan shi saboda a ba zai yiwu a ce wai zan je in kama ina kwana a kan, a kan gado wanda ya zamanto ce wa yana da ƙarfi sosai. Kuma idan na je na kwana a kan shi ni kai na ba jin daɗin baccin zan yi ba kuma zai iya kasancewa baya na kuma yazo yana yi min ciwo saboda ƙarfin wannan gadon nan zai yi kaman ma kaman na kwana a kan ƙasa ne direct. Saboda wanda ya kwana a kan ƙasa direct ai wannan ƙasan nan ba lutsewa zai dinga yi ba balle mutum ya ji daɗin abin da yake yi a kan wannan gadon nan. Duk da idan na duba wani lokaci zan kwana idan irin na manta na kwana a kan irin rug ɗinnan to yanda nake ji a jikina ba haka ne nake ji kaman idan na kwana a kan gado ba. To haka ma akwai gadajen da ya zamanto ce wa su ma suna da laushi sosai wanda suka fi wannan laushi sosai wanda su ma a akwai mutanen da aka ƙayade masu cewa su dinga amfani da shi kila saboda yanayin jikinsu musamman idan za a ce irin jarirai. To ana iya samun irin waɗannan abubuwan nan.

Kana iya dafa abinci? Eh, ina iya dafa abinci. Ni wani mutum ne wanda ya zamanto cewa dafa abinci. Ni a wajena ba wani abin a zo a gani ba ne. Saboda yanayin yanda ni ma na koya dafa abinci tun ina ƙarami a can gida a wajen iyayena. A wajen na koya yanda ake yin girki da wajen anti na. To wannan girki, ai girki kala kala ne. Dukda ba zai yu a ce wai mutum zai iya girka ƙomai da ƙomai ba. Amma musamman ɗan daidai daidai abincin da ya kamata mutum ya sani. Musamman idan aka zo ɓangaren abincin da ya zamanto cewa na irin al'adarmu na yarabawa ne. To yana da matuƙa amfani zamanto cewa koyane ne kuma mutum ya iya dafa abinci. Saboda wannan dafa abincin shi ne abin da ya taimake ni a lokacin da nake jami'a. Ba na jiran wani ya dafa mun abun da nake so in dafa in ci, shi ne zan dafa in ci sai dai idan ya zamanto cewa ba na so. To a lokacin da nake ɗan yaro a lokacin nan, to ana samu duk da yanayin mu mace ɗaya muke da shi a gida. To ya sa ya zamanto cewa akwai abubuwan da dole ne mutum ma ya yi su saboda ya zamanto cewa bazamu iya kallon iyaye ko kuma mama tana irin waɗannan wahalhalun ba saboda yanayin rayuwa. Kuma ba haka ne aka taso da mu ba. Kuma duka wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da aka yi mana tarbiyya saboda mu zamanto cewa muma zamu iya dogaro da kai ko da a ce wai a lokacin da bamu da mata. To kamar a yanzu dukda ban yi aure ba tukuna amma idan aka zo ɓangaren dafa abinci to gaskiya ni bani da irin wannan matsala. Dadda ni na iya girke girke. Idan muka duba to a lokacin nan tun ina gida ina yin girki kuma ina dafa abinci kala kala. Kaman idan na muka duba ina iya dafa abinci dafaduka kuma ina iya yin miya, jan miya. Idan nayi jan miya tukuna sai in dafa farin shinkafa. Idan na ga dama shi ma taliya zan iya dafa farin taliya ko kuma ya zamanto cewa in yi dafadukan taliya. Tukunna. Shi ma banda wannan ina iya dafa indomie. Daga wannan kuma ina dafa indomi ina iya soya ƙwai. Idan na soya ƙwai ina iya soya plantain, ina iya soya doya kuma ina iya dafa doya kuma zan iya dafa doya da ƙwai ko kuma in ce zan iya soya doya da ƙwai kuma zan iya dafa semo in tuƙa shi. Idan na tuƙa shi na farko akwai shi yanda ake yin shi. Idan aka ɗaura ruwa a wuta, idan ruwan nan yai zafi akwai yanda mutum zai yi wannan semon nan kamar akamu. Har idan ya ɗan dahu kafin mutum ya zo ya ƙara mutum, kafin mutum ya zo ya juya. Idan mutum ya juya shi sai mutum ya ɗan sa mai ruwa kaɗan. Idan mutum ya sa ruwa kaɗan tukunna zai barshi a kan wuta ya sake nuna a lokacin da idan ya sake nuna, idan ya kai nunan da ya kamata a lokacin ne mutum zai zo ya tuƙa shi kafin mutum ya zo ya rarraba shi a cikin leda a daidai girman yanda mutum yake so. Haka ma akwai lokacin da idan mutum yana so ya dafa amala, shi ma kamar yanda duk da akwai ɗan bambanci tsakanin yanda ake yin semo da yanda ake dafa amala. Haka shi ma amala shi ma idan aka zo shi ba a yin shi kamar akamu. A lokacin da idan ruwa ya tafasa a lokacin ne mutum zai dinga zuba garin. Idan mutum ya zuba garin yana zuba garin yana juyawa saboda kar ya zama yanda mutum ba zai iya tuƙawa ba ko kuma ya zama yanda abun ba zai juyu ba. To shi ya sa ake mai yanda ake yi ana jujjuyawa.

Ina kake ajiye makullan ku? Eh, idan muka duba makullai kaman yanda makullai suke, yawanci yanzu za'a gan cewa makullai za'a gan yanada 'ya'ya da yawa. Musamman irin na makullan da ake yi a wannan zamani ko da ace irin zamanin da akwai makulli wanda ya zamanto cewa. Makullin ɗaki ɗaya za a iya ganin cewa yana da 'ya'ya da yawa. Wasu ma za ka gan a da daga biyu zuwa uku ne. Amma yanzu akwai mai hudu, akwai mai shida har mai takwas har ma zan iya ce kusan irin mai goma ko kuma mai sha biyu. Kuma ya danganci yanayin makullin. Wani kuma ya danganci yanayin darajar makullin ko kuma tsadar makullin. Shine yake sa ake sa yaya da yawa, kuma ya danganci inda za a yi amfani da shi. Idan ya zamantocewa wajen da za a yi amfani da shi cewa mutanen da suke amfani ko kuma mutanen da suke aiki a waje ko mutanen da suke buɗe wajen inda ya zamanto cewa mutane ne masu yawa wanda ya zamanto cewa ko wanne ya cancanci a bashi ɗan makulli to za ka gan cewa dole a nema mai kyau kuma wanda ya zamanto cewa za a gani yana da yawa. Saboda a ba kowa kar ya zamantocewa akwai waɗanda ba'a ba ba. Kuma idan muka duba yanayin yadda abubuwan suka kasance za ka gan cewa ana ajiye wa a wajaje da dama saboda ko da idan ya zamanto cewa an rasa wani. To idan aka rasa wani za a gan cewa dole za su samu abin da ake so. Duk da ya zamanto cewa abubuwan suna da, abubuwan suna da yawa. To idan aka ajiye su a wajaje da dama za a gan cewa mutum ba zai rasa wanda zai yi amfani da shi ba ya shiga ɗaki. To at least in ya zamanto cewa mutum yana da shi da yawa zai sai mutum dai ya rarraba shi zuwa ɓangarori daban daban inda mutum ya san cewa wasu ba za su iya samun su shiga ko kuma su je su ɗauka su buɗe waɗannan ɗakunan ba. Ko kuma ya zamanto cewa mutum ya ba wanda mutum ya yadda dashi ko kuma mutum ya je ya ajiye shi a can wani waje daban da in kusa da inda mutum ma yake ma. Saboda irin matuƙar amfanin wannan abu ko kuma muhimmancin shi. Saboda idan ya zamanto cewa mutum yana neman makulli yana so ya shiga ɗaki to in mutum bai samu shiga ba, kaga akwai matsala sai dai mutum ya dinga neman yanda zai fasa ɗakin ko yanda zai fasa kwaɗon ya samu dai ya shiga. Kuma ni ma abun ya faru da ni wanda ya zamanto cewa Allah ne ya taimake ni. Duk da ina da wani guda ɗaya wanda na ajiye kuma Allah ya taimake ni har na samu na shiga kuma har yanzu da shine nake amfani. To duka irin wannan abubuwa ne da ya kamata ya zamanto cewa mutane sun lura da shi. Saboda idan mutane ba su lura da shi ba akwai ranar da mutum zai zo ya kasa shiga. Amma inda ace ya zamanto cewa irin ace wai ina da mata ne to abin zai zamanto cewa za mu rarraba shi. Idan muka raba shi idan tana da shi ni ma ina da shi. To abin za a ɗan samu sauƙi saboda ko da idan na rasa nawa zai yiwuwa ita ma ta rasa nata. Saboda ko a kusan kowane lokaci idan na daɗe da yawa to wani lokaci in ba dan yadda abubuwan muka tsara su yanzu ba shiga gida ma sai abin ma ya ɓata ma mutum rai saboda yanayin yadda aka lalata makulli kuma dai sauran jama'a su ba su damu da sauron jama'a ko kuma cewa su da muke tare da su su ba su damu kuma. Ko da za a bar ƙofar a buɗe tun da su wannan ba matsalar su ba ne tun da su suna gida amma ba su san cewa idan matsala yazo zai faru ba. Zai iya afkawa akan kowa wanda ya zamanto cewa daga baya sai a dinga ai da an sani an yi kaza an yi kaza an yi kaza. Wanda ya zamanto cewa a irin wannan lokacin to abun nan ya riga ya yi latti, shiyasa yake da kyau mutum ya yi abin da ya kamata akan lokaci.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, ina iya gabatar da rahoto saboda yanayin yadda abubuwa suke kasancewa. Kuma duk wanda ya zamanto cewa ya ƙware a fannin, irin ace wai fannin ilimi haka. To za ka gan ce wa yana da kyau, ya zamanto ce wa mutum zai iya bada rahoto. Kuma duk wanda ya zamantoce wa, in dai aka ce wai mutum ya yi karatu har zuwa irin misali ace zuwa kusan matakin jami'a ko kuma a ce zuwa matakin jami'a. Kuma idan ya zamantoce wa mutum ya samu muƙamai da dama, to dole ya zamanto ce wa ya san yanda zai dinga gabatar da rahotanni daban daban. Saboda mutane za su buƙaci ya dinga ba da rahotanni saboda yanayin yadda abubuwa suka kasance. To irin wannan rahotannin nan ya danganci misali idan aka ce wai mutum yana jagorantar irin ɗalibai a jami'a. To za ka gan ce wa duka wannan abun yana da amfani sosai saboda wajen isar da saƙonnin da ya kamata mutum ya isar. In ba haka ba to za a iya samun matsala wajen rashin gamsuwa da abubuwan da ake buƙata a wajen wannan shugaban na a daidai wannan lokacin nan. To dole ya zamanto ce wa ko da idan mutum bai iya ba, dole mutum ya koya duka waɗannan abubuwan tun daga yadda mutum zai tsara su har zuwa yadda mutum zai rubuta har zuwa yadda mutum zai gabatar da waɗannan abubuwan nan saboda irin muhimmancin da suke da shi. Kuma kamar yadda aka sanice wa duk yawancin mutanen da ake ganince wa za su iya yin waɗannan abubuwan nan. To. Irin waɗanda za su iya gabatar da abubuwan nan, to za a gan ce wa akwai waɗanda ya zamantoce wa sun ƙware a wannan fannin sosai. To dole ya zamantoce wa mutum ya yi binciken da ya kamata. Kaman irin binciken da mutum ya san cewa ko da idan an tunkare mutum, mutum zai iya yin bayanin yanda ya kamata don waɗannan mutanen nan ko kuma waɗannan shugabannin wannan ƙungiya don su fahimci abubuwan da suke gudana a wannan yanayi. Saboda idan suka gamsu a lokacin za su tabbatar da jagorancin mutum a wannan wajajen nan. To daga nan shine za a gan ce wa bacin isar da wannan saƙon nan. To a lokacin ne mutum zai gan ce wa to ya kamata zamantoce wa yana rubuce saboda irin yanayin yanda abubuwa za su kasance. Saboda idan lokaci ya yi da mutum zai ajiye wannan muƙamin nan, to dole ya zamantoce wa mutum zai zo ya bada bayanai a yanda duka abubuwa suka gudana tun daga farkon wannan ƙungiyancin nan har zuwa zan iya ce irin ƙarshen. Kuma lokaci ne da yake ɗauka mai tsawo kuma abubuwa da yawa suna iya faruwa a daidai wannan lokutan nan. To dole ya zamantoce wa mutum yana, yana ba da waɗannan rahotannin nan kuma yana da wanda ya zamantoce wa za su dinga rubuta wa'annan rahotannin nan suna ajiyewa. Saboda gobe idan wani abu ya faru za a iya ce wa to mutane su tuna da lokaci kaza da kaza da aka yi abubuwa. To mutane ko da ace idan ba su tuna ba za a iya fito da takardun da aka yi amfani da su a lokacin da aka yi bayanin wa'annan rahotannin nan. To dole idan aka fitar da su bayan da mutane za su yi, dole su fahimci abubuwan da ake yi. Musamman idan ya zamantoce wa ya danganci harkan da ake bayani na kuɗi kuma kuɗin nan ya zamantoce wa kuɗin jama'a ne ko kuma kuɗin da aka ba da a yi amfani da shi ma jama'a. To wannan abun yana da matuƙar muhimmanci don bayan da mutum zai iya yi dole mutum ya yi ƙoƙari ya yi bayanin abubuwan da suka gudana a wannan waje saboda kar mutum ya samu matsala da mutane kuma saboda darajar mutum ya zamantoce wa yana nan. To in ba haka ba a irin rayuwan da ake tafiya kaman irin yadda gwamnatocinmu suke yi yanzun ba alamar adalci suke yi ba saboda abin da suka gada ma ne suke badawa saboda sun san babu abun da mutum zai yi.